Kunce kana sayan ball kullum tambaya da kun tambayeni ne ban gane sosai ba wallahi ban gane tambayan nan kwata-kwata. Ban san ko nine ban iya karanta hausa sosai ba amma tambayan nan da kun tambaye ni ban gane sosai ba ban gane ba.